Yau har da gaisuwa, barkan mu da safiya. To muna aikin gida kala kala. Da safe muna aikin gida kamar shara, haɗa kayayyaki, muyi shara, muyi wanke wanke, ana wankin toilet. Muyi wankin toilet, sannan kuma muyi wanka, wankan yara. Sannan bayan wannan sai mu zo da rana, mu ɗora girki, mu dafa abinci. Suna cikin drawer nan. Idan muka dafa abinci, muka ci abinci shine sai mu dan zauna mu huta. Idan muka zauna muka huta, sai kuma mu zo. Kuɗin sa ne bani dan Allah. Suna ƙarƙashin can bani dan Allah. Suna ƙarƙashin can. To idan muka dafa abinci muka ci abinci sai muzo mu huta, bayan mun huta sai kuma mu zo wajen ƙarfe huɗu haka bayan mun yi sallah azalar la'asar. Sai kuma mu tashi, mu zo mu ƙara gyara gida. Abubuwan da suka ɓace mu gyara, mu gyara kicin, mu sharo shi, mu share parlor, mu share ɗakuna, mu share tsakar gida har zuwa ƙofar gida. Mu haɗa shara a sata a dustbin to idan muka haɗe shara, mun gama wannan aiki sai kuma mu zo. Mu sake gyara wurin kicin, mu ɗora girki na dare. To zamuyi tayi har mu gama. Idan muka gama, idan muka gama sai kuma mu zo mu zauna mu ci abinci. Mu ƙara gyara wuri har zuwa sallar magariba. Muyi sallah sai kuma muzo mu zauna mu ci abincin dare. Mu ci gaba da zama. Muna kallo muna ɗan aikace aikace. Har zuwa ƙarfe dare, har zuwa irin ƙarfe tara dinnan. Tara zuwa goma to a wannan lokacin mu ke zama muyi shirin bacci. Muna yin aikace aikacen gida kamar su wanke wanke, shara, wankin toilet, wankin, wankin kayan sawa, wankin shara share, gyaran kicin, gyaran bedroom, gyaran compound da ƙofar gida a share shi a duk gaba ɗaya a zuba su a dustbin. To, a kan kwashe dustbin sharan ne idan.

A'a, ba natafiya da sauri ni. Tafiya da sauri, ai tana sa hakki, ya sa saurin gajiya, kai. Shi ne yake sa misali idan mutum yake tafiya mai sauri sai ya tsaya ya huta. Ni dai a nawa ba zan iya yin tafiya mai sauri ba. Minti talatin ba ba tare da na zauna na huta ba. Tafiya mai sauri ba na yin ta gaskiya. Tafiya a hankali ita ce sai ka tafi ko dai ba ka yi sauri ba. Ko da minti nawa ne za ka yi ko awa nawa za ka yi kana tafiya. Awa nawa ka yi kana tafiya, t, o za ka je duk inda za ka je. Amma tafiya mai sauri, gaskiya ni ba na yin ta. Tafiya da sauri tana sa mutum ya gaji, gaba ɗaya jikinsa ya gaji, gaɓoɓinsa su gaji, ya zama cewar, ya zama cewar, ba ze. Ya zama cewar za ta iya haifan masa da lalura idan yana tafiya mai sauri. Ita tafiya mai sauri halitta ce. Ita totally ma tafiya kowacce kowane mutum akwai irin tasa. Kai ka yi sallah ne? La ilaha illallahu. Kowa akwai irin halittarsa a tafiya. Wani yana tafiya mai sauri. Idan ya yi a hankali ma sai ya ji kamar shi ya gaji nan da nan. Sai ya ji kamar ba zai iya zuwa inda yake, yake ba. Wani kuma idan ya yi tafiya a hankali, saurin ji zai yi. Wani in ya yi tafiya a mai sauri, ji zai yi gaba ɗayan sa ya gaji nan danan. To mu a halicce dai tafiya kowanne da irin tasa. Wani yana tafiya da sauri amma ni tafiya ba na yin mai sauri ba. Tafiya a hankali a hankali. Ko da minti nawa ne ko awa nawa ne, duk inda za ka je za ka je a hankali kana tafiya. Amma idan tafiya mai sauri ce, to wannan zai ta sa ka gaji. Ba ka, ka gaji nan danan. Ka gaji, kana nishi, kana haki. Inda za ka je ɗin sai ka ma, ba ka samu ka je da a kan lokaci ba. Saboda wannan sauri da ka yi. Amma idan mutum yana tafiya a hankali, a hankali, a hankali, to za ka ga. Ka bashi fawa ban dai. Ya yi me? A shagon, shagon ɗakinsa. Idan yana tafiya mai sauri sai ka ga bai kai inda zai kai ba. Ya gaji ba saboda tafiya mai sauri, gaskiya. Wani lokacin tana sa mutum yayi ta zufa, ya yi ta gumi, ya yi ta gumi, ya yi ta gumi. Ba zai samu ya je inda ya kamata ya je ba. Ita tafiya mai sauri. Ba ta da daɗi. Ina ruwan ka? Tana wahalar da mutum tafiya mai sauri. Ita kwarai tafiya mai sauri tana da wahala. Tana da wahala, tana sa mutum ya wahala, ya gaji da wuri. Amma tafiya a hankali ba ta gajiyar da mutum. Ba ta sa mutum ya gaji da wuri. Ni ma can za a kai mu.

A'a, ba na iya iyo. Iyo na ruwa nan kuma ba kowa ne yake iya shi ba. Saboda shi abu ne mai hatsari. Ana iya yiwuwa mutum yayi iyo ya nitsi. Akan samu wanda bai iya iyo ba, ya Ruwa ya wa tafi ɗa shi, ya kai shi wani wannan ɗan ko kuma Ya sha ruwa har ta kai ga wasu ba suna mutuwa. Don haka ne bana iya iyo. Saboda shi iyo abu ne mai hatsari ba kowa ne yake iya shi ba. Wasu sukan yi ƙoƙarin su gwada iyo a cikin ruwa idan sun iya. Waɗansu kuma inda ba su iya ba suka ce za su yi, suka, yakan zo musu da matsala. Inda sai su je ma ya kasance sun nitsi a ciki. Amma dai ga wa'inda suka iya, Sukan yi shi abu ne kamar suke ganin sa yana da fa'ida da yawa, shi iyo. Su dai wanda bai iya ba. Saboda yinsa yakan sa su nishaɗi. Duk sun sami nishaɗi daga, daga, daga yaji. Sannan sun samu nishaɗi. Toh wallahi sai dai ku jira a nan in gama. Wallahi sai na gama. Ka ga sun ji nimi nishaɗi, mu sa su nishaɗi sosai. Iyo abu ne mai kyau. Na samu kamar na swimming pool wasu sukan yi a kogi wasu kuma su yi a kududdufi da dai abubuwa kala kala sukan yi iyo mutane da yawa a kai. Amma ni dai ban iya iyo ba. Gaskiya ba na iya iyo. Ban iya shi ba, ba na yi. Amma wa'inda sukan yi, suke yi suna cewa abune shi mai kyau. Suna jin daɗinsa yana sa su nishaɗi. Inda za ka shiga ka yi duka damuwar ka da matsalolin cikin ranka sai kaga sun tafi. Sai ka ji zuciyarka ta yi ba sai ba tare da damuwa ba. Idan har ka iya, gaskiya sun ce abu ne mai kyau. Suna jin daɗinsa sosai idan har suna yin iyo. Iyo yana da daɗi, inji masu yi. Amma ni da yake ba na yin iyo. Ba zan faɗi daɗinsa ba. Sai dai kawai dai wa'inda suke yi sun ce shi abu ne mai daɗi. Za ka wanke jikinka yawanci. Ka shiga ka yi wanka ma sosai ka wanke jikinka. Amma dai ni da zan samu wanda zai koya min toh zan gwada yin iyo. Amma a yanzu dai ni ba na yin iyo. Ban iya shi ba, ba na yi. Amma in dai na samu wanda zai koya min iyo to insha Allahi fa zan yi shi. Ina son na yi iyo. Ina son na yi shi sosai. In dai har na iya. Na samu na an koya min shi toh zan gwada. Zan gwada yin iyo. Saboda iyo abu ne mai kyau. In ji wa'inda suke yin sa yana da kyau. Yana ɗibi kewaya. Idan ka shiga ruwa kai ninƙaya ka fito, toh zai ɗibi maka kewaya. Amma ni da ban iya ba, ban san yanda tsarin sa yake ba shi iyo. Waɗanda suka iya ɗin dai sun ce yana da daɗi. Amma ni ba na iyo. Ba na yin iyo ba na iya shi ban iya shi ba. Sai dai in dai na samu na iya zan yi. Zan yi iyo sosai. In dai na koya, aka koya min toh zan gwada. Da ina son in gwada in dai za a koya min shi. Zan gwada iyo amma yanzu dai.

A'a, ai mu 'yan birni ne. Mu 'yan birni ne. Muna zama a birni amma kuma muna son ƙauye gaskiya. Muna, yana ba mu sha'awa, ina zuwa yana ba mu sha'awa ƙauye. Amma mu ƴan birni ne, a birni muke zama. Muna zuwa birni amma dai gaskiya ƙauye shi ma na mu ne. Sai dai ba ma zama a ƙauye sosai. Mu a birni ne, 'yan birni ne mu. Muna zama a birni. Ƙauye abun da ya kai mu ƙauye karatu ne ya kai mu ƙauye. Mu kai karatu muka gama, muka dawo gidajen mu a birni. Ba ma zama a birni. A'a ba ma zama a ƙauye. In muka je makaranta muka dawo tun muna makarantar sakandare muka je ƙauye. Ƙauye ka biyu nayi, a nan ne nake gane ƙauyuka kala-kala. Na je, idan na je wannan ƙauyen a nan daga kuma baya si nazo na koma da na gama makaranta wani ƙauye ne ana ce masa Akilu. Anan na je na yi Secondary School Imagina, daga Kiru kuma na kuma komawa Danbatta. A Danbatta anan ne na gama Secondary School Imagina. Amma ni ƙauye saidai inje shiga da wannan, da yawo. Amma dai ba dai muje mu zauna ba. Har tun a birni muke zaune. Tsakiyar birni ma. Tsakiyar birni inda muke tare da ƴan uwan mu gaba ɗaya. Mu ƙauye ma bamu da shi. Babu inda yake a ce wannan naku ne ku ba mu da shi ƙauye. A birni muke zama. Anan ne birni. Anan ne mahaifanmu, iyayenmu ma nan aka haife su cikin birni. Wannan birni anan muke zaune. Amma ƙauye to ziyara ce take kai mu in ta kama. Mu kan je ƙauye. Na je ƙauyuka bayan na je Kiru na yi makaranta na koma Danbatta na ƙarasa karatu. To muna zuwa ƙauye kan da na je ji ba su da yawa. Na je Danbatta, mun je Ungoggo. Kwanan ma, kwanan nan ma na je Ungoggo. To a hanyar Kiru muna wuce ƙauyuka kala-kala ina ganin su. Akwai su wannan, akwai su, akwai su madobi, yako mun wuce. Hakama in zamu Danbatta mun je Ungoggo muna wuce Ungoggo. Minjibir hanyar Minjibir da ƙananan ƙauyuka sai mun wuce sai mun tafi muje Danbatta. Amma dai babban ƙauye dai ba mu da shi gaskiya. Na mu wannan za a ce wannan ƙauyen ne ba mu da shi. Iyayenmu duka 'yan birni ne. A birni aka haife su, aka haifi kakannin mu suma aka haifi kakanninsu. Amma ƙauye ba mu da shi. Babu wani guri da za mu ce wannan ƙauyen na mu. Babu. Birni shi ne na mu. Mu 'yan birni ne tsakiyar birni. Tsakiyar birni. Ni bana zaune a ƙauye a birni muke zau ne. 'Yan birni ne mu.

Ina son bikin suna, ina son bikin aure, ina son bikin Sallah. Bikin Sallah biki ne da muke yinsa muna farin ciki. Ina sonsa sosai saboda biki ne da muke yinsa idan muka akayi azumi guda talatin na farilla da Allah yace ayi sai kuma mu zo bayan an gama wannan azumi muke bikin Sallah. To shine bikin da muke yi idan mun zo anyi Sallah, rashe garin da aka gama azumi za mu je Sallah da safe aje masallaci ayi Sallah sannan kuma sai a zo an dafa abinci tuwo yawanci anfi yin tuwo wasu da waina, ta masa sai kuma a yanka kaji a yi miya ana farin ciki. Farin cikin anyi azumin nan an gama wannan rana ce mai farin ciki da muke son ta sosai. Sannan akwai bikin sannan akwai biki na Sallah babba da muke yi shi kuma bayan anyi arfa, anyi arfa kamar jiya anyi arfa a Makkah to washe garin ranar shine ranar bikin Sallah babba mu da muke yi a nan. Ranar Sallah babba ana farin ciki ayi dafa dafan abinci, ayi ɗinki, ayi sa sabon kaya sannan kuma a zo a yanka rago wasu su yanka rago wasu kuma su yanka shanu wasu kuma su yanka raƙuma wannan biki ne mai farin ciki yana sa mu farin ciki sosai. Saboda haka ina son wannan biki. Bayan bikin Sallah babba akwai bikin aure. Shi bikin aure shine wanda a ce da budurwa za saurayi zai ga budurwa yana so a tsayar da lokaci a yi abubuwa na al'ada za a kawo kayan aure, a kawo kuɗin aure, a kawo kayan ɗab'i, a kawo wanene har zuwa a zo a tsaida lokaci ace za a yi wannan aure nan da wata biyar haka ko a ce shekara ɗaya. To wannan bikin aure idan aka yi sai kuma mu zo sai mu zo muyi wannan bikin. Idan muka zo muka yi bikin aka idan aka yi wannan biki to shikenan sai kuma lokacin da aka sai lokacin da muka aka zo aka yi biki aka kai amarya ɗakinta ana farin ciki shima wannan biki ana raba shi ka ga wani lokacin kamar sau uku ko sau kwana uku ana yi ko kwana huɗu wasu kuma su yi kwana biyu ya isa. To abubuwan da ya danganta sannan bayan wannan bikin akwai bikin suna wanda idan mace ta haihu ta haifi baby mace ko namiji to shima a wannan lokacin muna yin biki. Bikin da muke yi shine za a yi biki za a yi biki yadda a yi wa yaro suna ranar da za a yi wa yaro suna a masa suna a sa masa sunansa misali baba zai faɗi sunan yaro ya ce kamar sunansa Adamu idan namiji ne idan mace ne a ce kamar sunanta Maryam ko sunanta Hawau ya danganta da sunan da ya zaɓa mata to wannan nan ana shagali sai a zo a yanka rago a yi biki a yi suna kowa yana murna yana farin ciki farin cikin an haihu. To waɗannan bukukuwa muna farin ciki sosai da su ni ina sonsu, ni ina sonsu sannan akwai bikin maulidi shima bikin maulidi biki ne da muke so ana yinsa ne a shekara misali idan ranar da aka haifi Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama ta zagayo duk shekara to muna bikin maulidi. Ranar da aka haife shi za a ce haihuwa shine za a yi zama ayi ta karatu ayi ta karatu ayi ta karatu sai kuma a bari sai sati ya zagayo kamar ranar da aka yi zama sati ya zagayo to sai a zo a yi bikin ranar suna. To shine ranar da ake cewa takutaha za a zo a yanka kaji kowa ya danganta da ƙarfinsa zai yanka kaji masu yawa in ka yanka kaji masu yawa sai kuma a zo a yanka kajin a yi musu wannan a tantance ka a soya su a yi miya mutanen mijina.

To, yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? To, to, to ni yadda nake ba da ra'ayi a aiki shine misali, aikin da muke yi aiki ne mai kyau, aiki ne da mace duka mace za ta iya yin sa ba tare da matsala ba. To ga namiji ma aikin mu ne yana da kyau. Don haka duk wanda yake, yane mi faɗa masa ra'ayina akan aikina. Ina ba shi ra'ayi akan cewa sana'a ce mai kyau saboda ita shi aikin mu sana'a ce da take taimakawa mutane misali masu, tana taimaka yara su san kansu, su iya karatu, su iya rubutu, su iya zamantakewa tun da ita koyarwa ba iya koyar da karatu kawai muka tsaya ba. Muna koyar da yara tarbiyya, sanin ya kamata, mu'amalar rayuwa yadda za su zauna da mutane, yadda za su zauna da mutane, yadda za su yi komai. To muna koyar da mutane, muna koyar da mutane duka wa'innan abubuwa, muna koyar da ɗalibanmu. Don haka ina ba mutane ra-- ina gaya mutane ra'ayina akan aiki cewar ni ina son aikina saboda aiki ne mai kyau. Muna samu, ina samun alheri a cikinsa saboda yana dukkan abubuwan rayuwata wannan aiki shine yake ɗauke min su. Da ko aikina da shi nake yin suturat da zan yi, shi nake yin duk naira goma in zan kashe a cikinsa nake yi. Shi nake yi wa duk wani wanda zan yi wa abu da shi nake yi. Aikin nan shi ne rayuwata gaba ɗaya. Don haka ra'ayina akan aikina abu ne mai kyau kuma ina sonsa. Yana da kyau, yana, yana taimaka min sosai ta abubuwa da yawa. Da abubuwa da yawa yake taimaka tun alhaji. To shi kenan. Kuma da yake yayi arha yauwa. Ra'ayina akan aikina gaskiya ina son aiki. Zo ka siyan abu nima. Aikina abu ne mai kyau, ina sonsa kuma sosai. Naira ɗari. Ko gyaɗa. Eh, ko muruci a transformer. Eh ko gyaɗa mai gishiri. Ina son aikina saboda yana taimaka ma rayuwata, mm? Sai ka dawo. To. Saboda da shi nake rayuwa, da shi nake komai. Kuma abu ne mai kyau. Yana, kana ta hanyarsa. Misali tunda mu aikin mu koyarwa ce, ta hanyar wannan aiki, ta hanyarsa muke koya wa yara komai da zasu yi. Ta hanyarsa mun koyi abubuwa muma da yawa lokacin da muke karantarsa. Mu koyi yadda za ki, za ka yi, za ka yi, koyar da, dis-- abun yara wa'inda suke disable da kuma yara wa'inda ke normal da abu normal yara duka mun koya. Don haka ina son aikin sosai. Na yi wannan akansa. Na yi karatu da yawa akan aikin nan.

To akwai ranakun hutu da muke hutawa. Ranakun hutu da muke hutawa suna da ɗan yawa. Ko in ce ba su da yawa. Weekend shine lokacin da muke hutawa a gida. Amma a wajen aiki muna da lokaci misali tunda aikin mu koyarwa ce, muna da lokacin da muke yin ayyuka. Misali akwai period da ake mutum yake hutawa, akwai period ɗin da yake samumi. Yanzu kamar a ce ita tunda nakan koyar da maths to shi mathematics lokacin koyar da shi a tsarin koyarwa ana yin sani daga safiya lokacin da aka shiga makaranta tunda za a fara karatu around eight to eight kuma kowane classes thirty-five minutes ne. To eight thirty, eight thirty-five na shiga aji eight zan fito eight thirty-five zan kuma shiga wani class ɗin zuwa nine, nine ten na fito. Sannan after nine ten na fito sai in kuma shiga wani class ɗin a wannan lokacin. To wannan class ɗin shi ma zuwa nine thirty ko nine forty-five na fito. To idan da class zan ƙara shiga zuwa lokacin da za a kaɗa break to shine lokacin da nake aiki. Daga wannan lokacin indai ajujuwan sun ƙare shi ke nan. Amma inda akwai after break zan shiga guda ɗaya bai fi guda ɗaya ba. To daga wannan lokacin har zuwa lokacin tashi ko lokacin closing class school to na gama aiki. Daga wannan lokacin period ɗin in ta kasance a rana dai bai fi a shige ta sau huɗu ko biyar ba. To shi ke nan kuma ragowa dukkan lokacin hutu ne har sai gobe kuma in Allah ya kaimu sai mu kuma komawa mu sake yin wasu ayyuka saboda, saboda su shi aikin mathematics ba a son a zuba wa yara shi da yawa saboda yana ba yanayin aikin sai su ƙasa fahimta. Shi isa ake yin sassai sassai, misali misali kamar wannan lokacin da zan yi na farkon, lokacin da zan yi na farko to a wannan lokacin ne zan yi, zan yi musu aikin. Amma idan aka ce rana ta yi to yara kutu kutu ba sa fahimtarsa. Shi isa ma ba a saka shi a period ɗin da take da rana. Iyaƙacin period ɗin da ake amfani da shi shine da safe. Daga eight sati zuwa misali zuwa 10, 10 sati. Yawan ci ba mu cika wuce haka ba. Mathematics baya kai wa eleven ko ya kai twelve. Ba zai kai twelve ba saboda yaran ba za su fahimta ba. Amma wannan lokacin da muka shigo makaranta at the morning to a wannan time ɗin ne yara kowa yake gane komai. Duk abin da za ka yi za su fahimta saboda suna ƙwaƙwalwarsu a fresh take lokacin suka taso suka zo ba su gaji ba misali ba su gaji ba ba su sami wani haka damuwa ba ko kuma misali irin karatu ya yi masu yawa ba. To wannan idan aka ce an yi karatu an yi karatu ba za su iya ɗaukan mathematics ba. Amma idan aka ce ba su yi karatu da yawa ba, da safe kana zuwa suna fresh ƙwaƙwalwarsu kai musu to suna ɗauka. Saboda haka wannan lokacin bayan na gama shiga classes ɗin daga eleven dai zuwa har closing hour to wannan lokacin gaba ɗaya hutawa nake yi ne. Lokacin ne lokacin hutuna saboda na gama ayyukana. Zan zauna ni ma in huta tunda na shiga classes da yawa to sai in zauna na huta, na huta har a kaɗa lokacin tashi da aka kaɗa za mu tafi gida sai kuma mutum ya zo ya ci gaba da hutarsa kuma a gobe idan Allah ya kaimu sai mu.